Eh, yanda nake magance matsaloli a wurin aiki ina magance su ne a tsanake. Cikin kwanciyar hankali babu tashin-tashin. Za ka nemi yanda za ka yi maganin shi tare da waɗanda ake tunanin za su yi maganin matsala.

Eh na fi chajin waya na gaskiya lokacin da zan kwanta da daddare kafin in yi batf lokacin zan jona waya na caji, to na san duk lokacin da zan tashi da safe waya na ya riga ya cika. Ba sai na kuma tashi da safe ba in yi ta tunanin ya zan yi da cajin waya na.

A, a gaskiya babu Wi-Fi, babu Wi-Fi a gida amma akwai dai data a waya da zan iya kunna hotspot ɗin waya in yi Wi-Fi da shi. In yi ma laptop ɗina, in yi ma wayan jama’a za su iya haɗawa su yi amfani da data.

Eh to zan ɗanyi gyara. Wane wata aka haife mu? A watan da aka haife mu an haife mu a watan Fabrairu na alif dubu ɗaya da casa'in da tara dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu.

Eh to ai tabbatar da ingancin aiki wannan ba wani wahala bane. Kai kanka in ka san ka yi aiki mai kyau, kai kanka za ka iya dukan kirjinka ka ce eh wannan aiki ya yi kyau. Duk wanda ma ya gani zai yaba ma aikin da ka yi. To ta wannan fanni za mu iya ce wa in ka yi, kana son ka tabbatar da ingancin aiki ka kira mutane su duba su za su gaskata ma aikin ka yayi kyau.

To, ƙwarin gwiwa wurin aiki abin da ke ba mu ƙwarin gwiwa wurin aiki, zan iya ce wa mutanen da za ka haɗu da su wurin aiki, farin cikin da za ka samu wurin aiki da kuma wasu daman da zai iya zuwa ma ka same su ta wurin aikinka.

To jagorantar mutane kuma ana jagorantar mutane ne a natse, a tsanake. Ka ba kowanne wanda kake jagoranta sa, ka ba shi girman shi. Banda girman kai, banda kisisi na. In mutum ya yi aiki mai kyau, ka faɗi mai ya yi aiki mai kyau. In bai yi ba sai ka gyara mai.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Damma ina ma da kwamfuta a gida. Ina amfani da shi, ina aikace-aikace sosai. Duk wani aiki da nake yi nakan waya har da wannan da nake yi ma, ta kan waya nake yin sa.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh ina ajiye kwafin bayane. Don ka san yanayi na rayuwa na yau da kullum zai iya tasowa akwai abun da ka manta kana son ka tuna sai ka ɗauko wannan kwafin sai ka buɗe shi ka duba, ka ga ya zama na ma kamar tini ke nan.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Tabbas ɗari bisa ɗari ina shuka tsire-tsire a gida. Ina shuka su fulawa ne, ina shuka su tumaturai, ina shuka su tarugu. Duk wani abin da ya kamata a shuka ina shuka shi. Har kayan abinci ma watasa an ba ni rasa shuka shi a gidana.

Kana shan magani kullum? A'a, bana shan magani kullum. Duk lokacin da zan sha magani, ai sai lokacin da jiki ba daɗi ko ba lafiya, ai lokacin za ka sha magani. Amma ai magani ba wai an yi shi dan ka dinga shan shi kullum bane, sai dai lokacin da jiki ba daɗi shine zaka sha magani.

Kana son zama kusa da taga? Sosai kuwa ina son zama kusa da taga. In ka zauna kusa da taga za ka ga duniya ta idon wannan taga. Za kuma ka sha iska, za ka sha inuwa, za ka ga abubuwa da yawa. Taga tana zama na kaman tafannin idon gidanka ke, na abin da gidanka yake kallo daga inda gidanka ke tsaye.

Minene abin sha da kake fi so? Abin da, abin sha da na fi so gaskiya zan iya ce muku shine ruwa. Gaskiya nafi son shan ruwa dan ruwa ya fi lafiya. Duk wani lemu da zaka ɗakko sai dai ya ƙara ma cuta a jiki. Amma ruwa ita kuma lafiya take ƙarawa.

Eh to, sau nawa kake duba sakonni a aiki? Yanayin aikina bai haɗu da irin duba sakonni ba. Amma in dai ana maganan saƙonni na waya, eh zan iya. Ina duba saƙonni na waya, baya wuce duk daƙiƙa talatin ko duk bayan awa ɗai-ɗai haka.

Umm, kana son kallon wata da daddare? Ehhh, ina son kallon wata da daddare. Amma kuma kallon wata da daddare ba kullum ba. Dan yanayi in ka fito sanyi zai iya damun ka. Kana kallon wata kar ka je kuma mura ya kama ka.

A ba ai yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ai gina dangantaka ta kasuwanci ai ita ce fara'a da fuska. In kana da fara'a duk wanda ya zo kana amsan shi da hannu bibbiyu. Ai ba wanda ba zai zo wurin kasuwancinka ba har ma ya sayi abin da kake saidawa. To ai buɗaɗɗen fuska ita ke ƙara dangantaka a wurin kasuwanci.

Menene abincin da ka ke ci da safiya? Gaskiya da safe na fi cin biredi da safe. Na ci biredi sai in haɗa shi da shayi. In kuma ba zan ci biredi ba, zan iya cin shinkafa da miya ko kuma in ci tuwo irin abincin mu na gargajiya.

Kana tafiya kasuwanci? Eh ina tafiya kasuwanci. Muna shiga kasuwa don mu yi kasuwancinmu. In ba za mu shiga kasuwa ba, za mu iya shiga cikin gari, mu je mu sai da kayan da muke da shi ko kuma mu yaɗa shi a yanar gizo. Duk wanda ya buɗe ya duba, sai kawai ya kira waya. Kana daga inda kake sai ka siyar mai da kayanka. Kai kasuwancinka kuwa.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Tafiya da ƙafa zan iya tafiyan kamar kilomita biyu haka a ƙafa. Amma kuma don lokacin da ka kai inda ka kai gaskiya jiki ko zai gaya mishi. Amma zan iya tafiyar kilomita biyu.

Wane irin ice cream kake fi so? Ice cream ɗin da na fi so gaskiya, na fi son chocolate ice cream dan ya ɗanfi mun daɗi, ya ɗanfa mun garɗi. Amman dai du abin da ya shfi chocolate gaskiya ni nafi son shi hakan ko wane. Irin ice cream.